Kana amfani da matashin wuya? Eh, ina amfani da matashin wuya saboda shi nake sawa idan zan yi bacci. Saboda idan ba ka sa matashin wuya ba, idan ka kwanta wani sa'in za ka tashi ka ji kanka yana rinriƙe wa. Za ka ji kanka, za ka ji wuyanka duk ya riƙe. Shi ya sa nake amfani da matashin wuya. Saboda matashin wuya yana ba da kariya wajen kiyaye wuyanka daga ciwo. Shi ya sa nake amfani da matashin wuya musamman da daddare idan zan kwanta. Shi ya sa za ka ga na tashi wuyana lafiya ƙalau. Ba wani ciwon da yake yi. Amma idan ka kwanta ba matashin wuya, za ka tashi ka ji wuyanka yana ciwo. Shi ya sa maimakon a je ga haka, shi ya sa nake amfani da shi wajen kare lafiyata daga wannan ciwon wuya.

Wane wasa kake son yi? Wasan da na fi so na yi shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina son wasan ƙwallon ƙafa sosai saboda nakan je na kalla. Bayan zuwa kallo ma nakan buga. Bayan bugawa ma har nishaɗi yake sani sosai. Shi ya sa wasan ƙwallon ƙafa shi nafi so sosai. Bayan nan ba wani wasa da zan ce gashi ina son shi. Wani sa'in sai wasan dambe amma ban cika zuwa ina kallon shi ba. Amma wasan da na fi so shi ne wasan ƙwallon ƙafa. Saboda ƙwallon ƙafa abu ne mai sa nishaɗi, abu ne mai nishaɗantarwa. In kana cikin wani ɗan ƙunci ma ka kana kallon ƙwallon ƙafa, za ka ji duk firejan ka ya sauka. Musamman ma idan kaje ka buga, za ka manta da wasu damumuwan ka. Shi ya sa nake son wasan ƙwallon ƙafa sosai. Gaskiya wasan ƙwallon ƙafa shi ne wasan da na fi so duka a cikin rayuwata.

Wane 'ya'yan itace kuka fi so? 'Ya'yan itacen da na fi so sune irin su kankana, ayaba, mangwaro da tufa. Ina son tufa sosai saboda duk a cikin abun da na lissafo, to na fi son tufa. Saboda ita ce idan na ci hankali na yake kwanciya. Amma sauran, musamman ma ayaba, na kan ci ne dai idan na samu. In ban samu ba, ba na tashin hankali na. Amma tufa na kan so na siya sosai saboda ina son tufa sosai gaskiya. Duk 'ya'yan itace tana ɗaya daga cikin abubuwan da na fi so gaskiya. In kuma a na gargajiya ne, to ina son magarya. Wannan ɗan itacen magarya ba gaskiya ina son shi sosai. Saboda in ba tufa ba, a na gargajiya gaskiya magarya na fi so. Saboda idan na sami ta, na kan sha sosai, sosai sosai ma kuwa gaskiya. Gaskiya magarya ina shan ta sosai. Daman ɗayan guda biyun nan tufa sai kuma magarya. Gaskiya su ne na fi so sosai a cikin 'ya'yan itatuwa.

Zaka jefa dutse nesa sosai ma kuwa. Idan, idan na yi ma wani jifa kai zaka ɗauka cewa an sa dankone an jefa. Saboda idan na yi jifa gaskiya yana nisa sosai. Ga seti don idan aka samu abu daga nesa nakan jefa. Kuma idan na jefa yakan yi nisa sosai sosai ma gaskiya. Saboda jifana yakan yi nisa fiye da yadda kake tunani. Shi ya sa aka samin sarkin seti sannan ga nisan jifa. Saboda idan na ɗauki dutse na jefa abu to gaskiya abun nan in ka ga ban same shi ba to ikon Allah ne kawai yana. Amma dai iya seti dai ina da seti. Shi ya sa ban ma cika son yin jifa ba. Saboda duk abun da zan jefa, da wuya ka ga ban same shi ba. Sannan kuma idan ga nisan zango a jifana gaskiya yana da nisan zango wajen jifa sosai kuwa.

Wane launi idanunka suke? Idanuna suna nan fari da baƙi, ba wani kala a ciki. Baƙin ciki sai kuma fari, amma ba wani launi da idona yake canzawa. Wani za a ga suna ja, wani kuma za a ga suna wani girin-girin. Amma ni na fari ne tar, sai kuma launin baƙi da yake ciki.

Kana kallon taurari da dare? Eh, ina kallon taurari da dare. Musamman idan suka fito, birjik ɗin nan suka ƙara masa ma'ado na kantina da wasu abubuwa da yawa idan ina kallon taurari. Shi ya sa nake son kallon taurari. Akwai lokacin da muke fira da wata budurwa ta wadda ba zan taɓa manta wa da ita a cikin rayuwata ba. Zagaga taurarin nan sun fito ga shi mun zauna muna fira. Kai abin, abin sha'awa, abin burgewa. To shi ya sa har yanzu idan naga taurari sun fito nakan zauna ne, tsira masa ido ne ta kallon su. Saboda abun yana sa ni nishaɗi, yana sa ni jin daɗi. Shi ya sa nake son kallon taurari sosai. Saboda yarinyar ba zan taɓa manta wa da ita a rayuwata ba. Saboda ita ce wadda na so sosai. Na so ta sosai, na so mu zauna da ita. Amma kuma dai yake ba mata ta ba ce. To bayan da na iya, dole na bari wani yana yaje ina gani waje ya aure ta. Ni kuma ga shi har yanzu ina da mata dai da ɗa ɗaya Shi ya sa nake son kallon taurari sosai saboda yana tunamin da ita.

Sau nawa kake share ƙura? Ina share ƙura sau biyu zuwa sau uku a rana. Da safe idan na tashi nakan share duka gida da tsintsiya. Nakan yi shara da safe, sannan da rana wani sa'in nakan yi. Amma idan ban yi da rana ba sai da yamma nakan yi kawai. Idan aka yi da safe, da rana sai da yamma. Amma wani sa'in sai dai a yi da safe sai da yamma. Ya danganta da yanayin ƙurar wajen. Idan wajen mai ƙura ne to za ka ga a kai a kai ma ana shasharewa. Amma idan wajen ba ƙura za kaga, idan aka yi da safe sai da yamma, yauwa. Yanda ake nake share ƙura ke nan. Da wane lokuta? Duk a lokacin nake share ƙura, da safe, da rana, da yamma. Sau biyu zuwa sau uku a rana. Yanda nake share ƙura ke nan.

Kana sanya agogo a hannu? Eh, ina sanya agogo a hannu musamman ma lokacin bukukuwa. Amma ba ka safai ace ko da yaushe nake sawa ba. Ina sa agogo ne ba kuma don duba lokaci ba fa, sai don ado. Saboda yanzu idan kace za ka duba lokaci da agogo, ai ba ma wani abin nan ba ne saboda akwai waya. Kana duba wayak ka zakaga lokaci. To amma saboda ado shi ya sa nake sa agogo. Ina sa agogo sosai musamman lokacin bukukuwa, ace lokacin sallah, lokacin wata hidima, aure ko wani lokaci na daban. A wannan lokacin nake sa agogo yauwa. Ina sa agogo sosai musamman lokacin hidima, lokacin bukukuwa, lokacin irin aure haka ina sa agogo. Amma idan ba wannan lokacin ba, ban cika sawa sosai ba. Shima ba zan ce ba na sawa ba. Ina sawa amma ba wai ko da yaushe ba, ba kowane lokaci ba. Saboda agogo ina sa shine don ado kawai, ba don duba lokaci ba.

Kana son buɗe taga a ɗaki? Eh, ina buɗe taga a ɗaki musamman ma idan aka ce lokacin zafi ne. Saboda idan ka buɗe taga shine za ka samu iska da kake so sosai. Amma idan ba ka buɗe taga ba, za ka ji zafi yana damunka. Musamman ma ni, da ko ya ya zafi yake, zan je yana damu na. Shi ya sa nake buɗe taga. Ki ka san yanzu tagar da ake da ita mainet ce. Ko da ka buɗe taga, sauro ba zai shigo ma ba, wasu ƙwaruruka ba za su shigo ma ba, shi ya sa. Amma idan ba haka ba, sai da zafi nake buɗe wa, shi ya sa ina buɗe taga sosai musamman lokacin zafi. Idan ba lokacin zafi ba ma, idan aka ce irin da iska ta ɗan yi ƙaranci a ɗaki, to zan buɗe. Ko kuma idan irin an yi shara ƙura ta ɗan tashi, to zan buɗe taga. Saboda iska ta shigo. Saboda idan ba ventilation a ɗaki, za ka ji ɗakin ma hauwan tashi yake yi, ba za ka ji amma yanda yake so ba. Shi ya sa nake buɗe taga.

Wane hannu kake amfani da ita? Ina amfani da hannun hagu saboda shi nake amfani wajen rubutu, wajen jifa, wajen yin wasu aikace-aikace amma kuma wajen cin abinci ina amfani da dama amma ni bahago ne. Ina amfani da hagu ne wajen yin abubuwa na aikace-aikace. Amma idan aka zo wajen cin abinci, wajen yin mu'amala da mutane, ba za ka taɓa gane cewa ni bahago bane saboda bana amfani da hagu a wannan lokacin saboda ina amfani da dama ne a irin wannan lokacin. Amma idan aka zo yin wajen rubutu nan ne za a gane cewa eh lallai ni bahago ne ko kuma irin ɗaukan wani abu ko kuma yin aiki irin dayake ni ayon benda ne wajen ɗaura waya da ƙullewa da pinches to a nan zaka gane cewa eh ni bahago ne saboda wannan da hagu nake amfani da ita nake aiki. Hagu ita ce hannun da nafi aiki da ita. Amma wajen yin wasu abubuwa irin na ayyuka da mutane to nakan yi amfani da dama saboda mu'amala da mutane dole ka saka bakuwa bane yake saukarƙa a banɗaki da hagu. Shi ya sa nake amfani da dama aiki.

Menene abun da kake tunawa daga yaro? Hakkin sa na ji wani tunani mai daɗi. Hakkun sa ni cikin wata kewa, saboda ina tuna abubuwa da yawa da suka faru da ni a rayuwata lokacin ina yaro. Lokacin muna yaro ina da abokanai kala kala. Akwai Ruhu, akwai Sisi. Saboda lokacin za mu je gidansu muyi wasa, muyi wasan ƙasa, muyi wasan takardar kuɗi. Saboda nine ma'aji, ni ake kawo ma'ajiya. Muyi wasan ƙwanƙwalwlati kay! Abubuwa da yawa. Gaskiya ina jin daɗi lokacin da ina yaro sosai. Lokacin da ina yaro ga Mubarak za mu shirya mu tafi kasuwa. Idan muka tafi kasuwa, wani sa'in shi yana kasuwar bacce ne, ni ina santara za mu je bakin ruwa mu hau mota sai mu tafi. Na hau mota bakin dogo, shi kuma haka biya sai a sauke shi a kasuwar bacci sai muyi goyo. Idan na sauke shi sai mu wuce. Yanda muke yi ke nan. Gaskiya lokacin na ji daɗi sosai. Ina tuna yarintan mu, irin wasannin da muke yi sosai da mota kara duka.